Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Musamman idan na duba nagan kayan da nake buƙata in siya suna da kyau. Toh yau sai in je wajen in gani, in shiga ciki, in ka kalla, in ga wanne da wanne ya kamata in siya. Da zarar na gama, na ga duk abin da ya kamata in siya sai in ɗawo, sai in sa card details ɗina. Sannan sai su cire kuɗinsu. Bayan sun cire kuɗinsu sai su gaya ma, "yaushe kayan ka zai zo?" bayan sun gaya ma yaushe kayan ka zai zo sai su, sai su turo ma bayan lokaci ya yi sai su turo ma wannan kayan naka har gida. Sannan bayan sun turo maka kayan har gida sai su baka littafi, sai su baka abu kayi signing, ka tabbatar kai ne ka ansa wannan kayan. Shikenan ina siyan kaya a yanar gizo.

Menene abincin da kake ci da safe? To gaskiya dai ina cin biredi da shayi da safe. Shine abun da nake ci ko kuma watarana ina samu na ci sha koko da ƙosai. In aka dama mun, aka dama koko da ƙosai ya fi riƙe min ciki akan shayi da biredi. Ɗan koko da ƙosai ina son shan shi sosai saboda yana, yana da daɗi sannan kuma yana ƙara mun abubuwa. Saboda idan nasha koko da ƙosai da safe yana zamana zai riƙe min ciki bazan ji yunwa ba kuma sai da rana lokacin yayi. Don, don haka abun da na fi so shine tea da biredi ko kuma koko da ƙosai.

Sau nawa kabke tsarkake gidanku? Kamar sau biyu mu ke tsarkakewa saboda ɗaya, da safe lokacin ka tashi daga barci, ka tashi ka yi sallah, ka yi sallah, ka dawo toh abin da za ka yi sai ka ɗauka tsintsiya ka share gidanku. Bayan ka share gida, ka share ɗakinka sannan kuma sai ka koma ka fita waje ƙofar gida ka share su. Sannan bayan ka share shi shi kenan ka gama haka. Sannan kuma za a ɓata shi dole da safe. Da rana kuma shi ma sai ka zo ka ƙara share shi sosai. Bayan ka share shi da rana sai kuma, sai kuma da safe, sai kuma washegari da safe. Don haka kullum sau biyu mu ke tsarkake gidanmu saboda, saboda kullum mu na so mu ga gidanmu da tsafta sosai.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya musamman wata lokaci idan babu ruwa to kuma kana so ka yi wanki ko kuma kana so ka yi wanka. To za ka je rijiya ne ka sami ruwa kayi amfani da shi wajen wanki. Haka idan kana buƙatar kayi wanke wani abu ko kuma kana buƙatar kayi abu da ruwa. To idan ba ruwa a fanfo to dole ne sai ka tafi rijiya ka nema ruwa kayi amfani da shi. Don haka muna amfani da ruwan rijiya wajen, muna amfani da ruwan rijiya sannan ko wajen abinci ma wata lokaci idan babu ruwa muna amfani da ruwan rijiya wajen dafa abincinmu. Don haka muna amfani da ruwan rijiya wajen wanka, wajen wanki, wajen dafa abinci dukka saboda ruwan rijiya shi ma yana da kyau sosai.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi, ina, ina buga, en, TV na da game dina. Nake haɗawa, sai in haɗa shi da TV, sai in dinga bugawa. In ina buga game dina a TV, ina cikin nishaɗi ne, zan buga game dina a TV ko kuma idan ina cikin nishaɗi, za mu fita da abokana mu je mu yi yawo ko mu je mu ci abinci ko kuma mu je mu yi wani abun don mu samu nishaɗi ko kuma mu je, mu je da, da ƴan matan mu, mu je, mu je mu ci abinci ko kuma mu je mu yi fira kawai, mu dawo ko kuma mu je mu buga game daga baki ɗayan mu. Don haka abin da nake yi kenan don nishaɗi.